Wannan tambayar tana da matuƙar amfani. Daga manyan motoci zuwa sabbin motoci, yaya tafiye-tafiyen birni suka canji? Allah, idan muka tina shekaru baya gaskiya sai wane da wane ke da mota. Amma yanzu da yanayi ya canza, ah, ilimi ya wadatu, ah, harkokin ne sun zama suna sun yawaita ga hannun mutane. Za ka ga mutane da yawa da wuya ka tsallake gida ɗaya biyu ba ka ga gidan da adda mota ba. Idan ma ka shiga wata unguwa kamar kowane gida akwai mota. A da kuma sai ka yi lissafin gidaje inda za ka samu mota. A gaskiya tafiye-tafiyen yanzu sun canja mafi yawa. Idan za, da idan mutum zai yi tafiya sai ka je tasha inda ake shiga mota sannan ka iya samun mota zuwa, ah, domin, domin yin tafiyar da kake da ƙudurin yi. Amma yanzu saboda mallakar motoci da mutane suka yi abira ne, yanzu mutane mafiyawa ba su damu da zuwa, ah, tasha domin shiga mota ba. Mutum zai yi amfani da motar shi domin ya isar da saƙon da, domin ya yi tafiyar da yake so ya yi.

Eh, wannan tambayar gaskiya tana da matuqar, ahhh, kulakai ga wasu mutane. A ganin ku me yasa, me yasa yake da wuya mutane su sauya? Mafi yawa a gaskiya akwai abubuwa da dama wanda sukan chanja sukan saka mutane riko da halayensu, da ɗabi'unsu, da al'adunsu. Ah, mafi yawa idan, idan muka ba da, idan muka ba da misali da irin yankin ƙarsar mu na ƙasar Hausa. Idan ka duba za ka ga mutane da dama, ahhh, muna da namun al'adun, yanayin suturar da muke sawa, yanayin abincin da muke ci, yanayin mu'amalar mu. To, duk irin waɗannan ɗabi'un gaskiya suna da alaƙa da addininmu. To, zai wuya mu iya canza su. Zai wuya mu iya canza waɗannan ɗabi'un. Duk wani Bahaushe na asili ɗan ƙasar Hausa yana tutiya da waɗannan, da waɗannan halaye da ɗabi'u da aka, ahhh, da aka gina mu a kansu. Zai wuya mu iya barinsu.

A, a mafi yawa gaskiya ni ina da abin hawa, ina da mota tawa takaina. To aduk inda zanje, idan zanje aiki nakanyi amfani da ita, idan zan fita cefane ƙila sayen kayayyakin abunci ko wasu al'amura wanda suka shafi yau da gobe, nakanyi amfani da ita to mafi yawa duk abinda ya shafi tafiye-tafiye na duk da abin hawa na nake yi ma'ana mota ta da ita nake aiki.

Eh to, yaya kake magance damuwa a aiki? A gaskiya ni a duk lokacin da nafara aiki nakan kiyaye. Duk abinda zai kawo min damuwa a c ko kuma duk abin da zai kawo min matsala ga lafiyata zan kiyaye. To mafi yawa idan, idan na zauna nayi ta aiki, so gajiya za ta iya zuwa. Aaa so idan gajiya ta zo zan yi iya ƙoƙari na, na tashi na ɗan zagaya domin jikina ya motsa. To kunsan yawan zama shima matsala fa shima yakan haifar da damuwa to a duk lokacin da kayi zama ka gaji yana da kyau ka ɗan tashi ka ɗan zagaya body, eee jikinka ya ɗan motsa, jinin ka ya ɗan motsa da kyau, aa sannan ka dawo ka cigaba da aiki. To a gaskiya ni ako yaushe nakan kasance cikin nishaɗi duk abinda zai sani nishaɗi shi nakeyi eh zan yi ƙoƙari na ga na, na kusance shi. Duk abin da zai sa ni wata matsala kuma zan yi ƙoƙari na guje mushi. Kuma duk aikin da aka bani zan yi ƙoƙari na gama shi kan lokaci kada a kama ni da laifi.

Ah ɗan wake akwai daɗi. Gaskiya ka ga ni lokacin da shiyasa ako yaushe nike siyo fulawa in ajiye. Akwai fulawa ta duk lokacin da nake da buƙataccen ɗan wake kawai yi min shi za a yi. So yadda ake yin ah ɗan wake, na farko za ka nemo miyan kuka. Idan ka nemo miyan kuka, idan zaka ɗan samu potassium kamar kanwa haka, za a ɗan saka ciki wajen haɗa haɗa miyan kukan da fulawa sannan a fara tsola shi cikin ruwan zafi. Tafasashshi waɗanda aka ɗora ƙila a kan risho ko kuma a kan electric ko kuma a kan gas cooker. Zaka yi ta tsotsola shi kana tsotsola shi kana sa hannu kana ɗan sa hannu kana tsotsola kana tsotsola har idan ya dahu a tsami a sake zubawa. Idan an zuba ɗan wake kuma akan ci shi kowa daga yanayin ƙarfin shi. Wani yakan siyo kabeji, wani yakan siyo ƙwai a yanyanka a sa yaji, a sa barkono da kakke da adaka shi da yaji a sa su magi ciki da komi. Idan kaci ba a ba yaro mai ƙiwuya, sai daɗi.

A gaskiya abinda najima ina jira kafin in saya shine nahaɗa sola tawa takaina a gidana. Nakai kusan shekara ukku ina lissafi ina tunanin ta yadda zan hadata. So ta hanyar da nabi domin, domin mallakar wannan sola tawa takaina shine, na farko na fara sayan fanal ɗaya. Na fara sayan sola fanal ɗaya na fara saye. Da lokacin da mukayi wani ɗan aiki nasamu wasu ƴan kuɗi nasai inbata na ajiye. Haka dai nayi tayin asusu ina tari sai lokaci guda na ƙaro wasu fanal guda uku. Kaga sun kasance fanal huɗu ke nan. Daga baya da na shirya sai aka sayi batar. Ana sayan batir solata ta haɗu kuma solata nakanyi amfani da ita. Takan tada firij, mu kanyi kallo, mu kanyi cajin wayoyin mu kuma batirin zai ishemu har safe. Iya gwargwado gaskiya naji daɗi. Wanna abunda nahaɗa nayi wannan tunani sai gashi ya tabbata. So a koyaushe mutum ya kasance, eh, mai tanadi, mai tunanin gaba sannan kayi lissafin ta yadda zaka tabbatar da abinda kake ƙuduri a rayuwa ya tabbata.

Waɗannan kalaman mu kanyi amfani dasu domin taya abokin mu ko dan'uwanmu murna domin domin zagayowar sa, eh, zagayowar sabuwar shekara ko kuma bikin murna, bikin suna, ƙila an maka haihuwa ana taya ka murna za'a ce maka barka. Ko kuma anyi sallah, babba ko ƙarama akan iya ce maka barka da sallah. Ko kuma ƙila Allah yasa ka ƙila akwai wani aiki da kake nema ko wata dama kake nema sai damar ta tabbata an ka baka, to shima akan iya taya ka murna. Ana iya ce maka barka da samun sabon aiki ko kuma barka da samun wannan dama. Duk mukanyi amfani da wannan kalma domin nuni da murna da jin daɗin da ɗaya daga cikinmu ya samu.

Eh to, a gaskiya doguwar tafiyar da na taɓa yi ita ce daga Sokoto zuwa Lagos da kuma Sokoto zuwa Abuja. Duk na yi waɗannan tafiye-tafiye ne a cikin mota. Waɗannan tafiyoyi gaskiya na abun ga. Na ji daɗinsu sosai. Domin mutum ba zai iya fahimtar ya yanayin rayuwa take ba, ahhh sai ka yi doguwar tafiya. Za kaga nau'ukan al'umma kala-kala, yanayinsu da dama. Idan kana shiga, mutane duk zaka fahimci haka. Kuma tafiya takan sada zumunta. Kila akwai wani abokinka wanda ka jima ba ka haɗu da shi ba, to sanadiyar wannan tafiyar sai ka haɗu da shi. To a gaskiya doguwar tafiya na kanji daɗinta. Har a gobe na fi jin daɗin tafiya a mota fiye da jirgi.

A gaskiya, ana bada abubuwa da dama a rayuwa ta. Wasu an samu nasara, wasu ba'a samu nasara ba. Amma wanda aka samu nasara a gare shi shine wanda nake taimakama mutane. Misali, idan kana da aiki wanda ba ka iya yi, abin da ya shafi rubutu ko kuma saye da sayarwa, to duk waɗannan ayyukan ina yi. Toh zaka iya turomin da abunda kake so asiya maka na siya in tura maka ko kuma abin da ya shafi dangin, research ko wani abu haka da ba ka iya. Misali research wanda yayi alaƙa da area inda na karanta, ma'ana tattalin arziki, shi ma na kan yi. Toh fara irin waɗannan en ayyukan gaskiya naga canci ga al'amura na dan saboda nakan samu fiye da abin da bana zato ko bana tunanin za samo.

A duk lokacin da muka fita aiki, lokacin da muke samun hutu shine misalin ƙarfe dai zuwa ƙarfe biyu so wannan lokaci ne wanda muke fita muyi sallah mu gaida ubangijinmu. Ah bayan mun gama, mukan ɗan je break. Haka duk mu mutun ya da buƙatar cin abinci ko sayan wani abu zai je ya saya. Amma dai kafin ƙarfe biyu ta yi, ya zama nakadawo ofis. So wannan lokacin shine muke tashi mu je domin saye da sayarwa, yin waƙoƙin abinci da sauransu.

A gaskiya, saboda yanayi ci gaba da aka samu a rayuwa yana daga cikin dalilin da yasa waɗannan abubuwa sabo al'ada ta motsa jiki ta shigo. A da' dayake babu kafafen sufuri da yawa mafi yawan mutane sukan yi tafiya a ƙafa ba tare da abin taimako ba so yanzu idan za ka yi tafiya akwai motoci, duk inda za ka je za ka iya shiga mota ta kai ka. Tor wannan ya kawo kasala ga jikinmu. Wannan kasalar ita idan ba ka motsa jiki za ka ji jikinka ya maka nauyi. To samun wuraren motsa jiki sannan kuma motoci sun wadatu ga al'umma. Ababen hawa sun wadatu ga al'umma. So ka ga dole kasalar jiki za ta yi yawa. To hanyar da kawai za ka magance kasalar jiki ita ce, aaah, yawaita motsa jiki a koyaushe. So gidajen motsa jiki dole su samu kwastomomi da yawa, so kuma wuri ne misali wanda at least akwai prospect sosai. Mutane sukan iya samun riba mai ƙarfi.

A gaskiya yanayi wanda na fi so shine yanayin damina da kuma sanyi. To waɗannan nau'ikan yanayi gaskiya nafi jin daɗi ln su nafi walwala amma gaskiya lokacin zafi bana, bana jin daɗi gaskiya sosai. Yanayin bai mun ba. To waɗannan yanayi na sanyi da damina gaskiya ina jin daɗin su sosai. Kuma gaskiya sun fi ƙayatarwa a tattalin ayuka kuma na fi lafiya a waɗannan lokuta.

A mafi yawan ayuka mu a nan ƙasa Hausa, gaskiya ayukan gida matan gida ita ke ɗaukan nauyin su. Kai namiji kai ne za ka je ka nemo abinda yashafi dangin abinci kuɗin cefene yau da kullum to wannan duk yana kanka to abin da ya shafi misali, abin da ya shafi aikin gida ko wata lalluna ta gida, duk abin da ya taso wanda yafi ƙarfin ita matan gidan sannan za ka shigo. Amma idan bai fi ƙarfinta ba, to ita ce za ta, za ta, za ta ɗauki nauyin yin komai, abin da ya shafi share gida, kula da fulawa, bada ruwa da sauransu duk ita ke kula da kuɗin abubuwan.

Eh to a gaskiya yanzu sabodda ci gaban da aka samu amma dai har yanzu wancan old way ana amfani da shi. Mafi yawa irin hotuna waɗanda aka yi firintin ɗinsu aka fito da su, so mafi yawa muka yi photo album domin ajiye su don tarihi. Hotuna kuma waɗanda a soft, waɗanda akan waya ko akan kamara, so muka yi amfani da Google Drive domin tanadin su a-a da ajiye su domin gaba ko kuma mu samu memory card a sa su a ciki wanda memory card ɗin a aje shi don gaba idan ana da buƙata sai a ɗoko a kalla. So waɗannan hanyoyin su ne muke ajiye hotunan mu ba tare da sun salwanta ba imma dai nan ya ɓace nan akwai shi.

Eh to a gaskiya idan zan shirya duk abin da nake so, mutane waɗanda ke da amfani a rayuwa a gaskiya su zan gayyata. Inde ni zan tsara duk wasu al'amurra wanda ya shafi haɗuwa ko cikar mafarki na duk baifi in gayyaci al'umma waɗanda za su zo su yi magana ko jawabi wanda al'umma za su ƙaru ni ma zan ƙaru. To wannan shine babban buri na, mafarki na a koyaushe na ga na halacci event wanda zai ƙara ni da ilimi ko zai ƙara ni gaba ko zai ƙara haɗa ni da wasu al'umma waɗanda za su kawo ci gaba a gare ni. Wannan shine babban mafarki na.

A gaskiya wannan yana da kyau sosai a tambayi masana. Abin da ya shafi lafiya ba abin wargi bane. Yana da kyau a duk lokacin da ka ji wani yanayi a jikinka yana da kyau ka ziyarci likita ko ka ziyarci masani magani ka faɗa mashi ga abun da ke damunka. Shi zai yi tunani wane magani ya dace da kai. Amma ka je ka sha magani kai tsaye ba tare da, ah, wani bincike ba ko an san me ke damunka ko ka yi bayanin matsalar ka an yi tunanin me ya dace da kai, to ka ga matsala ta mutum ya sha magani, magani ba tare da masana sun ba ka ƙa'idodi ba ko maganin da ya dace ka sha domin maganin matsalar ka.

Eh to a gaskiya idan wata sabuwar manhaja ta fito abinda nake fara dubawa shine, na kan fara dube, akwai abinda ake kira read-me a turance to wannan read-me zai yi bayani tun daga farko har ƙarshe abinda wannan manhajar ta ƙunsa da kuma aikin da wannan manhajar take yi. To ni irina a duk lokacin da irin waɗannan sababbin abubuwa suka zo zan fara karantawa me aikin su ne, function ɗinsu, idan an samu matsala kaza ya za a yi a magance ta. Idan ba a samu matsala kaza ba, ta yaya za a ɓullo ma shi. So idan abu ya samu matsala me ye mafita. So duk a read-me duk an yi bayanin shi. To shi addalilin da yasa ni wani lokaci bana jira, bawai sai wani ya koyar, ni da kaina zan koyar da kaina. Da na karanci read-me to na fahimci yanda abin yake. Nan kuma in yana da amfani gareni zai yi amfani, in kuma bai da amfani gareni shi kenan. Idan ƙila na ga wani yana amfani da shi yana neman ƙarin bayani zan iya ƙara mashi bayani. Yace to ga yadda wanga abin yake aiki. Idan kana da buƙata ga yadda yake, ga kuma alfanin shi. In ba ka da buƙata kuma kana iya bari.

A gaskiya ranakun haihuwa basa da ƙayyadewa. Mafi yawa gaskiya ni ranakun haihuwa ta a kowace shekara ya danganta daga yanayi. Mafi yawa dai akwai sha biyar ga watan Satumba, akwai talatin ga watan Ogos, akwai sha biyar ga watan Juli. To waɗannan sune gaskiya ranakun haihuwa waɗanda mu ke celebrating da ni da iyali na da ɗana.

Eh to, a gaskiya babu exact, babu waƙa da misali wadda za a ce ga ta tantacciya ce wadda ake ma jarirai. Amma dai mafi yawa dai jariri duk bai fi son, ah, irin kukan musa haka, sobmafi yawa a waya akan ɗan sami shi. Mewww kukan mussa haka sai ya ɗan yakan sasu dariya, so mafi yawa ko dana da aka haifa wani lokacin akan ɗan sa mishi irin musosi na wasa irin wannan kukan da sukayi yana jin daɗi yana sashi dariya. So mafi yawa jariri gaskiya sai idan ya yi wayo sannan ake fara yi mashi wasa, ana kiransa ɗan baba, ɗan mama, iye? To irin haka. So duk irin suna daga cikin abubuwan da ake masa yayi ta dariya in yana kuka kuma ya bari.

So, a matsayin mu na 'yan Afirka launin idanun mu bai wuce fari da baƙi ba. Acikin launin fari akwai dan jajjaja kaɗan to, haka launin idanun wan mu suke fari da baƙi, baƙi ba pure baƙi ba, baƙi mai haɗe da jajajaja.

A gaskiya launi biyu nafi so. Ina son launin fari da kuma launin blue wato sky blue to waɗannan kalolin guda biyu, fari da blue gaskiya su nafi so. Dan duk mafi yawan tufafina idan a ka duba duk sun fi kama da farin kalo da kuma kalo blue.

A gaskiya na fi son burodi mai yanka yanka, ma'ana a turanci ana kiranshi slide bread. To, irin wannan slide bread ina jin daɗin shi sosai wanda an yi yankakke wanda zakayi ta ɗauka sala sala idan kana, idan kana karyawa da safe. A gaskiya wannan burodin akwai daɗi, ina jin daɗin shi ga laushi ga daɗi.

A gaskiya nan da shekaru masu zuwa harshen Hausa zai ƙara samun bunƙasa domin mafi yawan mutane masu, masu amfani da harshen Hausa ba asalin Hausawan bane. A yanzu ƙasashe da dama a Afirka akwai Hausawa kuma suna yin Hausa kamar su Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana duk akwai Hausawa a nan ƙasashen kuma 'yan ƙasa ne kuma Hausa suke yi. Ka ga ba wai kawai arewacin Najeriya kaɗai bane ke da Hausa. Misali, a Najeriya Hausa ah speaking mutane, mutane masu amfani da harshen Hausa a Najeriya ah suna da yawa sosai. Gaskiya suna da yawa sosai kuma Hausa ba iya kaɗai ƙasa, ƙasa akwai ƙasashe da dama Hausawa akwai su kamar irin su Saudiyya akwai Hausawan mu mafi yawa ma su ake kira takari. Waɗannan takarin Hausawan su ma can laraba da dama suna koyan yaren Hausa da gare su. Kuma ba, ba iya kaɗai Afirka ba. Har china akwai masu yin Hausa, Ingila akwai masu yin Hausa, Amurka akwai masu yin Hausa, har France ma akwai masu yin Hausa kuma sun zama 'yan ƙasa a can kuma Hausa suke yi.

A gaskiya aika saƙon murya yana da kyau, dan saboda ba kowane lokaci mutum ke da, da lokacin da zai zauna ya rubuta abin da yake son cewa ba. Tura saƙon murya, ya fi sauri ka isar da saƙo nan take a saurara kuma a tantance eh kai ne kayi wannan maganan. A gaskiya saƙon, aika saƙon murya a gaskiya wani ci gaba ne wanda aka kawo mafi yawa yanzu duk wasu manhajoji da ke harka a social media kamar irin su Facebook Messenger, irin su WhatsApp duk suna da, suna, suna bada damar tura saƙon murya kamar irin su Telegram haka duk suna bada damar tura saƙon murya domin a isar da saƙo nan take. Dan saboda wani lokaci daga tsayar rubutu kana iya ɓata lokaci, gare ka tura saƙon murya wanda zai isa nan take a saƙon ya isa a fahimci me kake nufi.

Sosai inabin ƙa'idojin aiki duk abinda ya shafi zuwa aiki kan lokaci, gama aikin da aka baka kan lokaci, to duk ina tsarewa. Yin biyayya gana gabanka waɗanda ke gabanka a aiki a level ma duk inayi musu biyayya. Duk wanda ya rigani koda ace na girme shi in dai ya girmeni a wurin aiki na kanyi mishi biyayya, murabu lafiya.

Eh to, a gaskiya wani abu wanda ya faru, wanda ya koya mana babban darasi wanda bai wuce, aa wanda ke da alaƙa da harkar siyasar ƙasa ba. A gaskiya mutanen da muke da yaƙini da su, su kawo mana sauyi, rayuwa ta yi sauƙi ga al'umma. So hakan ya kasance duk tunanin da muke yi ba haka ba ne. Ma'ana sun tsaurara ma rayuwa, rayuwa ta yi tsada, abinci ya yi tsada, tafiya ma ta yi tsada. So duk abubuwa dai ba a cewa komai. Kuma a hakan yanzu mutanen kuma wai sun dawo suna so mu ƙara zaɓas su ƙara koma. Ka ko ga abun baze yiwu ba to gaskiya yana daga cikin abin da ya bani, ya koya min babban darasi. A duk lokacin da za mu yi zaɓe, za mu tsaya mu duba halaye da ɗabi'un mutum kafin mu yanke hukuncin, sake ba shi dama ya ƙara jagorantar mu.

Eh to, gaisuwar safe kamar idan mun tashi da safiya mukan gaida na gaba gare mu ma'ana iyayen mu da kakannin mu waɗanda muke kusa da su, waɗanda muke nesa da su kuma wani lokaci idan an yi daidai mun kira su a waya mukan gaida su muce musu barka da safiya, an tashi lafiya, ya mutan gida kowa lafiya so wataran. Wannan shine sigayanayin yadda muke gaisawa a Hausance.

Eh to a gaskiya idan an samu rashin jituwa tsakanin mutane a gida, so mukan zaunar da su, mu ji ƙorafe ƙorafen kowane, a mu gano wa adda gaskiya wa abai da gaskiya. Wanda bai da gaskiya a bashi rashin gaskiya kuma a nuna mashi wannan ɗabi'ar da ya ɗauko ba ɗabi'a ce mai kyau ba, kada ya sake. Eh, sannan shi kuma wanda aka wa a bashi haƙuri. A bayan an bashi haƙuri, in kuma abinda ya shafi bi masa kadunsa ne ko zaluntar sa aka yi, so za a yi ƙoƙari a yi compensating ɗin shi eh, saboda matsalan kar ta fita cikin gida. To wannan hanyar ita muke bi, mu tabbatar da cewa matsalar gida ta tsaya cikin gida ba tare da nawaje yaji ya ake ciki ba.

Eh gaskiya wasu lokuta idan na yi aiki na gaji, ko misali a sati idan na yi ayuka da yawa ban samu, ban samu isashen bacci ba. Mafi yawan irin lokacin weekend haka nakan ɗan samu kwanta na nayi bacci sossai na biya bashin bacci da ake bina. Gaskiya wasu lokutan na kayi bacci rana, wasu lokutan kuma bana yi.

Eh to, mafi yawa idan ina so na ƙara aiki, aa ya danganta daga yanayin aikin da aka bani. Idan aikin da aka bani na gama shekan lokaci, zan duba shin waɗanne irin abubuwa ne za su kawo wa wannan aikin matsala wanda na yi. Misali, in waɗannan abubuwan, abubuwan da zan iya magance na ko zan iya yi, to zan iya, zan iya yin su ba tare da wani ya ji su ba. Kuma idan an zo aka duba aikin za a ce lalle aikin ya inganta. So ta wannan hanyar nake bi domin ƙara aiki don inganta aikin da na yi.

To mafi yawa gaskiya lokacin idan lokacin ruwan sama yayi, yini wani lokaci ba rana. So muna aiki da lokaci domin tantance, eh, mafi yawan nan, eh, yankunan mu na Hausa duk musulmai ne. Mukan yi aiki da lokaci domin mu gane, mu gano lokacin kowacce idan lokacin kowace sallah yayi, mu kanyi aiki da lokaci domin mu aiwatar da ita. Gaskiya yanayi yakan canza a yi duhu idan ana ruwa sosai. Ahhh, to saboda haka dole mu dogara da lokaci, bamu dogara, bamu dogara da yanayi.

Eto, a gaskiya, ah, labarin wata matsalar na'ura da muka samu duk bai fi, ah, matsalar, ah, kwamfuta din ofis ɗinmu da ta taɓa samun matsala. Ah, IT, eh, IT representative na ofis ɗinmu ya yi, ya yi ƙoƙari ya kasa shawo kan matsalar, ah, da sauran waɗanda ke wannan unit ɗin. Ah, matsalar dai ana son mu, mu kalli Zoom meeting, system ba ta connecting ga internet. An yi, an yi, an aka kasa. Sai da aka zo ana duba staffs in akwai waɗanda ke, wanda ke da ilimi kan wannan matsalar. Ah, to, nan dai aka dudduba, aka dudduba, aka yi team, teamwork. Aka gano matsalar, ɗaya daga cikin su ya kawo solution. Nan take aka sauke driver ɗin. Daman duk matsala ashe matsalar driver ce. Kuma aka, aka yi downloading ɗin driver ɗin, aka yi connect lafiya lau successfully. Muka samu attending virtual meeting ɗin. A gaskiya wannan matsala ita muka taɓa samun a gun aiki kuma aka shawo kanta cikin ƙanƙanin lokaci.

A gaskiya lokacin hunturu mafi yawa da inda aka fito akan yi fama da iska da ƙura lokacin hunturu kuma dole sai ka saka uh hulla wadda zata rufe make kunnuwa da kai domin gujewa ƙura ta maka illa ga ido ko kuma a kanka so a gaskiya yanzu an ɗan samu canji kaɗan wannan ƙurar da akan samu duk ta rage uh kuma abubuwa da dama sun dawo daidai rayuwa na tafiya daidai. Kuma gaskiya lokacin sanyi lokaci na mai daɗi na farko za ka ci abinci mai zafi ka sha mai zafi ba tare da wata matsala ba. Za ka iya shiga ɗaki kayi bacci ba tare da ko ka takura ba. Shi ya sa wannan lokaci na hunturu ina jin daɗinsu.

A gaskiya wasan kwaikwayo ta banbanta da bikin waƙa. Wasan kwaikwayo wasa ne wanda ƴan finafinai sukan yi amfani da shi domin wakiltar ko ɗauka ko amfani da wasu ɗabi'u na mutum domin nuna wa al'umma ko kuma wata rayuwa da ta faru a wani gun, a zo a nuna ma al'umma yanayin rayuwar ya kuma al'ummar wannan lokacin suke. Duk wasan kwaikwayo ne. Bikin waƙa kuma ana tsara shi ne domin nuna bajinta da iya waƙa tsakanin mawaka, kuma akan yi hakan ne domin nishaɗantarwa da kuma kawo fahimtar juna a wajen waƙa.

Ahh, zobo da kunu gaskiya waɗannan abin sha ne namu na ƙasar Hausa, bama ƙasar Hausa ba kusan ƙasashe da dama ana amfani dasu domin abin sha. Abin da yashafi zobo, zobo ma gaskiya yana da kyau a jiki kuma domin abubuwan da yake kawo wa shi yasa mutane ke ta'ammali da shi. Kunu kuma wani irin kunu, kunun gero ko kunun aya ko kunun gyada. Don akwai kunu kala-kala so, dukkansu dai suna da nau'in suna guda ana iya kiran su kunu. So gaskiyaaa abin sha ne ba a, a, a, ba a fagen malam bahaushe kaɗai ba kamar duk al'umma ma suna aiki da waɗanga abubuwan domin samun natsuwa, sha da farin ciki.

Ah, halayen abokin kirki. Abokin kirki zai ɗoki matsala ka matsala shi. Idan abin bakin ciki ya same ka, zai ɗauka shima abin baƙin ciki ya same shi. Idan abin farin ciki ya same ka, shi ma zai kasance cikin farin ciki. Zai mutunta iyayenka. A duk lokacin da iyayenka ke buƙatan wani abu, zai zo ya yi ba tare da ya yi tunanin a biya shi ko a ba shi wani abu. So a haka waɗannan halayen. Yanan kuma abokin kirki ya kasance mai faɗin gaskiya a duk rintsi ko yanayi da aka samu mutum ya kasance mai magana guda. Dak abin da ya shafe ka ya shafe shi.